Eh, da na girma girma na sami, eh, mutane suna cin, ko 'ya'yan yan suna cin ganye-ganye da kyau. Ganye da kyau da mutane suna, da ana yi a ci wanda, eh, wancan, wancan na da kyau a ci. Na girma kamar su ganyen shuwaka. Mutane na so, mutane suna son ganyen shuwaka saboda ɗacin shi. Saboda yadda na sa abinci idan ɗaci kaɗan kuwa ɗaci na sa abinci ya ƙara daɗi. Ga ganyen aleyqhu wancan za ya yi dafa, dahuwa da shi. Kuma wancan kwai, kwa, kwa wancan yana da, yana da kyau a gina ciki sosai. Shiga ganyen ugu, wancan shi ne na fi son amfani da shi. Ina, ina, ina girki ina son inyi amfani da ganye wancan ganyen ugu ne nakan fara saya kafin saya wani. Sai akwai, akwai ganye, akwai su ganyen ƙamshi. Ganyen, ganyen kamshin kamar, kamar, ganyen kamshi kamar su ganyen kori. Wancan ma duka in kana so abincinka ya ƙara ma, ya ƙara kamshi ko ya sa abinci ya ƙara, ya ƙara daɗin baki za ka yi sa wancan. Sai kuma akwai ganyen zogale wancan na sani ana kwaɓa shi ne. Ganye akan kwaɓa shi kuwa wancan yana da tsada sosai. Kuma mutane masu tushen suna saida suna samun kuɗi sosai. Wancan, eh, shi ne, eh, wanda ka kwaɓa shi da gyaɗa kwari ƙuli ƙuli ka sa da su albasa wancan, wancan yana da darin ci haka. Ana yin shi haka sa da shi da cita. Akwai wasu ganye da yawa da yawa da, eh, na girma kamar su ganyen su ayoyo wancan ana miya ne da shi, ana yin ayoyo da shi. Akwai ganye kalkashi, wanca miyan kalkashi, wanca amma za'a busha dashi. An bushar da shi sai a daka shi ya zama gari. Akwai waɗanda suna cin shi haka, suna cin shi tun yana da ɗanye. Shi miya dai tun yana da ɗanye wai can duka. Akwai ganye da yawa dai, dai ba zan iya fara kirge su duka ba amma ni na girma na gani, eh, ana cin su. Nima ma na girma na ci su. Wa naci su naga ni suna da daɗi. Amma dai akwai, akwai, akwai ganye da, da, da ba na, ba na son ci. Wancan ma na gina shi ugu amma wani, wani ugu, ugu daban ne. Da, da, wanda ugu da mun saba da shi a can. Wancan na, na yi ƙoƙarin cin shi. Duk lokacin da na ci shi indai, indai ban iya mai ba zan ɗinga jin amai. Wancan ne na sani ba na son yi saboda ganye, bushin manka ta ɓa, in baka taɓa da kyau ba. Zai, zai sa jikinka ya fara maka ƙayi, ya farma layin layiyi.